Mene ne abin da nake tunawa daga yaro? Mene ne abun da nake tuna daga yaro? Abin da na tunawa daga yaro shine rayuwa yana da daɗi. Akwai sulhu a ƙasa, ba kashe kashe kamar yadda yake yanzu. Ba ka tsoron maƙwabtan ka. Ana zumunci, sukan raba abincin su, bamu mu kan raba abincin mu ba su muna wasa tare. Amma yanzu da na yi girma, yanayin wasa tare na yaran nan iyaye suna hana da ƙirƙagarn yara na suna wasa da yaran maƙwabta. Ko ya zo gidan shi sai ya zauna ya nasu. Domin kwanan nan ana satar yara amma mugunta kuma ya ƙaru. A lokacin na san in an bada hutu haka baba na zai kwashe mu da yaran makwabtana a lokaci sai mu je yawon gona ko dai yake mun daki ci abinci mu je mu ci abinci, yake mu wurin wasan yara mu je muyi wasa tare. Sannan mun gama sai mu dawo da yamma. Yamma kwanan nan da ƙirƙagarn ana haka. A lokacin dai akwai sulhu, akwai zaman lafiya da dagantaka da juna ba kamar yanzu ba. Abu ba zan lalace yanzu.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya. Ina, in zan kwanta ko in zan huta ina amfani da matashin wuya. Yana taimake ni in huta da kyau. Yana hana ciwon wuya, yana hana ciwon baya. Na ma saba da shi so yanzu in zan kwana in ba matashin wuya bana jin dadi. In zan kwanta, in zan kwanta yin karatu ma nakan yi amfani da matashin wuya. Eh.

Yaya nake ji ranar biyar albashi? Ai, a gaskiya ranan biyan albashi murna nake ji. Farin ciki na kwarai. In ma na gaji, sai kagan gajiyan ya warware. Akwai wani marmarin da nakeyi, sai inta duba waya ina jira albashi ya shiga. Domin yawan lokaci na riga na kashe kuda den da nake da su. Akwai kuma abubuwa da dama nayi, dan in albashi ya shiga zai sa komai ya zama da sauki. So ranar biyan albashi murna sosai nake yi, farin ciki da daɗi. Kai komai na daɗi ranan. Abinci ma sai kagan ya fi daɗi, ruwa ma sai kagan ya yana faranta ma cikin kana sha. To ba ƙaramin murna nake yi ba, da daɗi nake ji ranar biyan albashi.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Na farko shine ina ƙoƙari in hanga gaba wacce irin damuwa ne za ta zo, sai in shirya anso shi kafin damuwar ya bayyana. Ina ƙoƙari in damuwar ya zo yanzan ba zai same ni a cikin rashin shirye ba. Danna riga na shirya irin wannan damuwar zai zo. In ya zo kuma zan duba, zan duba wane irin damuwa ne, menene tushen wannan damuwa, menene kuma zan iya yi domin in gan na magance wannan damuwa. Zan duba hanyoyi guda nawa ne za a yi magance wannan damuwa a cikin hanyoyin son zaban wanda ya fi dace da magance wannan damuwa. Haka nake magance damuwa a wurin aiki.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Akwai ƙananan kasuwan da ke kusa da gidana, akwai babban kasuwa. Sa'annan akwai shaguna. Ƴan kaman shaguna ina shiga ko ne rana ina saya abubuwan yau da kullum na dafe-dafe da dayi kananan bukata a gida. Sa'nan jaramin kasuwan nan ko wani mako na tafiya sandaya sati ranan Asabar ko ranan Lahadi. Sai inje don a saya kayayyakin miyan da za a yi. Amma a babban kasuwa, sandaya ne ke tafiya a wata. Na sama bayan an yi albashi, nakan je in siya abubuwan da za a bukace su na wata gaba ɗaya. Abubuwa sun fi sauki a babban kasuwa. Dalilin tafiya na babban kasuwa ke nan sandaya a wata. Na je zan saya abubuwan da ana bukata wanda za muyi amfani da shi na mako bayan wannan, sai wata mai zuwa kuma. Yana bukatan wani abu kaman nama ko kifi, wannan za a saya a karamin kasuwa. Kayan shayi akwai shaguna kusa da gida. In sun kare kafin ƙarshen wata za a je a siya ko a karamin kasuwa. Dalilin kuma shine babban kasuwa ya nisa da gida. Za a hau mota ko taxi ko bus kafin a kai can. E, za a biya kudi. Dalilin ke nan. In zan ansa tambayan nan yanzu da kyau, zan ce ana tafiyan babban kasuwa sandaya a wata, sai ƙananan kasuwan da ke kusa da gidan ina tafiya sandaya ko wani sati. E, an san ke nan.

Yaya kake magance ƙoke-ƙoke? Na farko shine ina sauraron ƙoke-ƙoke da kyau, biye da wannan ina ƙoƙarin ingana fahimci matsalar baya na fahimta da matsalar da ke kawo ƙoke-ƙoke nan sai in nema ma fitar, ma fi dacewa yanda nake magance ƙoke-ƙoke kenan rayuwar yau da kullum.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? To, muna aiki da ƙungiya a cikin sulhu da ganewa. Eee, su kan taimake mu su kamu tare. Mm, akwai matsala, su su kan dauki wannan matsala zuwa gaba ga wurin shugabanni. In muna da matsala mukaj sanar da su, su kuma suna kokari su duba. An biya bukatun mu na wurin aiki da na rayuwa na yau da kullum.

Yaya, nake jagorantar mutane. To. Eh, a aikin da na yi yanzu na zama shugaba. Jagoran mutane yana da wuya fiye da jagoran awaki. Na farko shi ne ba na sa mutane sai abun da ni da kaina ba zan iya yi ba. Eh, na zama shugabane wanda suna iya koya abu daga wurina. Ina kuma saurare su in ji ko mene ne damuwowin da suke da shi, ko akwai ƙoƙe-ƙoƙe sai in yi ƙoƙarin fahimta. Sa annan in ne ma dabara na fita, ma fita cewa ina kuma ƙoƙari da cewa na gan duk abun da ya kamata a yi an sha cikin lokacin da ya kamata. Wa yi? Ko mene natafiya daiɗai?

Nawa madubi kuke da su a gida? Babban madubi guda biyu, ɗaya na ɗakin kwana, ɗaya na ɗakin wanka. Sa'an nan akwai ƙananan madubi bari ince ƙaramin madubi ɗin guda ɗaya. Da gaba ɗaya madubin da ke gida guda uku ne.

Wane irin burodi na fi so? Na fi son burodi wanda aka yi a gida. Yana fin tsa da amma ya fi kyau, ya fi kyau ce. Sa'nan in bazan sayo burodi na gida ba, na fi son burodi mai, mai laushi, yauwa mai laushi ba irin masu ƙarfin nan ba. Mai laushi mai kuma suga a ciki yana da ɗan dadin ci, yana da ɗanƙu. Irin burodin da na fi so kenan.

Kuna rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, muna rubuta kashe kuɗin aiki. Muna ma karɓar receipt mu ajiye. Muna wannan ne domin a ƙarshen mako muna ba da rahoton kashe kashen kuɗin da muka yi a wurin aiki. A kowane ƙarshen shekara za a zo'a bi biyo bayan wannan kashe kashe a gan ko mun kashe kuɗi yanda ya dace ko mun kashe kuɗi a hanyan banza. Don dalilin haka muna rubuta kashe kashen kuɗi wurin aiki. Muna kuma ajiye receipt dan ya nuna, ya tabbatar da dalilin kashe kuɗin nan.

Wane lokaci ne na shekara kake fi so? Na fi son ƙarshen shekara. Dalili shine akwai buki iri-iri a ƙarshen shekara, lokaci ne da in kayi adashi ana karbar adashi, lokaci ne da in kashuka ana girbi, akwai yawon abinci, akwai murna, akwai dai abubuwa iri-iri da ke faruwa a ƙarshen shekara, lokaci kenan da na fi so.